Shayi dai me za'a yi da kofi in ba shayi? Ai shi kofi dole sai da shayi a cikin shi ko akwai ruwa ko wani abu a cikin shi. Hakanan ba za ka so kofi ba kawai hakanan. Dole sai akwai abu a ciki. Amma dai shayin ya fi saboda shi shayi. In ka sha shi za ka ji daɗi a jikinka zai warware maka hanjin cikin ka zai maka wasu abubuwa kuma daban na wanda zai ƙara maka lafiya in kana shan masu lafiya kenan.

Takalma suna da yewa ban san adadin su ba gaskiya, akwai wasu a store wanda ma ba ma na ma daɗe ma ban sasu ba. Suna nan a ajiye su kawai na daina sasu hakanan for no reason. Akoi waƴanda suke kan shoe rack na ɗaki kenan wasu ma ina yin wata ban sasu ba su ma na cikin ɗakin kenan. So ina da takalma da yawa gaskiya.

Ina amfani da sabulu kala kala. Ina amfani da Dettol, ina amfani da Extract. Wa'ennan sabulun guda biyu da su nafi amfani saboda na fi jin daɗin amfani da su. So always in abayi na, ina amfani da sabulun Dettol ne ko Extract. In babu Dettol, za ka ga Extract. In babu Extract, za ka ga Dettol. Amma nafi using Dettol akan Extract because Extract shi yanzu ya ɗan yi tsada, to Dettol in shi yafi sauƙi, so nafi amfani da shi yanzu.

Ina son koyon sabon fasaha saboda zai ƙara min tunani, zai ƙara min zurfin tunani, zai ƙara min hangen nesa da wasu abubuwa. Saboda dole ne ka nema ka koya sabon fasaha a kowane lokaci. In sabon abu ya ɓullo sai ka koye shi saboda duk wani abin da ya zo a zamani, to da zamani yake tafiya. Kuma Allah yace zamani nashi ne, so dole sai ka bi zamani yanda yake.

Eh ina riƙe lema lokacin ruwa in ta kama amma ba ko da yaushe ba saboda mu maza riƙe wani lema duk zai zai zaman mana mun tara kaya kaman mun ɗauka wani kaya mai nauyi. So ba ko da yaushe ba ne. Maybe in mutum yana mota haka in mutum yana da mota toh ko da yaushe yana tare da lemansa. Amma mu dai da ba mu da mota gaskiya ni bana ɗaukan wani lema. Da ruwa ya fara zan nema wuri in fake har ruwa ya tsagaita ko a gama ruwa tukuna in ci gaba da bushe tafiya na.

Ina magance matsaloli a wurin aiki ne ta hanyoyi kamar haka. Ko in je in samu wanda ya yi min abu mu warware ta tsakaninmu da shi mu biyu ina yin haka, ko kuma na kai ƙara wurin wanda ke sama da mu. In na ga ba zan iya zuwa a mai magana ba ko don saboda za mu yi fada haka ko wani abu sai in je in samu wanda ke gaba da mu sai in kai masa ƙara sai a warware matsala.

Eh to ba kowane saƙonni bane akwai sa hannu. Wasu dole sai ka sa hannu saboda yanayi na tsaro ko saboda kada wani a yi tunanin wani ne. Ko to dole sai ka sa hannu a saƙonninka. Amma akwai saƙonnin da gaskiya bana sa hannu. Amma dai mafi aksari saƙonnina na fi sa hannu akai saboda ina da wani, wani sa hannuna da an gani ko to an san da gani ne garanti daga ni ne.

A'a, ba kullum na ke sa safa ba. Lokacin sanyi ne kusan kullum, shi ma ba kullum ba kusan kullum. Saboda akwai ranakun da kawai za ka tashi ma ka ji ba ka jin sa safa ne ka zauna ka sa safan zai ma wahala. Ko kawai irin waɗannan ranakun ban ma cika fita ba. Ina mostly ina kwance a kan katifa, ba na fita. Ranar Lahadi ne haka. To wannan na ranakun da ranar Lahadi da ranar sati, fanci ka sa safa ba gaskiya. Amma sauran ranakun ina sa safa.

Ba na cin tafarnuwa. Amma dai ban san, ba na cin tafarnuwa ni dai. Ban san me ya saba amma dai kawai haka nan ni ba na cin tafarnuwa. Ina son kamshin tafarnuwa amma kuma ba na cin tafarnuwa to ban san dalili ba. So gaskiya ba na cin tafarnuwa kwata-kwata. Ko kaɗan ba na cin tafarnuwa.

Kallon wata sai ka ce wani mai aiki a masu duba wata ko masu duba weather? A'a, ni ba na wani kallon wata. In kikaga na kalla wata to maybe ina dawowa gida da daddare ne haka kawai sai in ɗan daga kaina na sai inga wata ko kuma ana neman watan azumi da na sallah. Nan ne kaɗai nake neman wata. Amma in ba wannan ba bana neman bana wani kallon wata. Ni sai in daɗe ma ban kal, ban ɗaga kai ma na kalla wata ba.

A'a, ba ma amfani da rijiya. In zamu ce da amfani da rijiya, sai dai a yi borehole, bartsatsi, sai dai kawai ruwa ya dinga sa a kunna generator ayi pumping ruwa. Yanzu an wuce ba'a amfani da rijiya, ƙauyuka ne har yanzu suke amfani da rijiya. Amma mu yan birni ba ma amfani da rijiya yanzu. Kwata kwata ko kaɗan ba ma amfani da rijiya.

Eh muna da wifi a gidan mu mana, saboda muna da yawa, so dole ya zama ana sa mana wifi saboda yawancin jama'a kuma yawancinsu duk mata ne, so dole ne ya sa aka sa mana wifi a gida ba wai don ana so ba ko wani abu.

Ina haduwa da abokan ciniki, a wurare da yawa a kafan zumunta, irin su social media, kenan su Facebook, su GG, su Twitter, su WhatsApp. Anan, anfi haduwa da abokan cinikayya gaskiya. Amma a zahiri ma muna haduwa da su saboda wani kawai zai zo, bai san kowa a inda muke sana'ar ba, so sai Allah ya fituro shi wurinka, sai kaga kun haɗa mu'amala kuma ya siya abin da kake siyarwa, So daga nan, daga nan kuma sai ya zama abokin cinikayya In ka kawai sai dai ya kira ka ya tambayi ka kana da kaza,? In kana da shi sai ya ce to ganina nan zuwa. Ta haka ake haduwa da abokan cinikayya.

Eh, ina amfani da ajiyar yanar gizo, sosai mana. Kuma gama ɗan kaɗan, duk na mafi ajiyar yanar gizo akan normal ajiya a banki ko in bama wani ya ajiye min. Saboda shi ajiyar yanar gizo, in dai ka san inda za ka yi ajiyarka, ka tabbatar da ka yarda da su, to za ka yi ajiyarka lafiya. Lau ba tare da ka samu wani tashin hankali ba ko ka samu wani fargaba na cewa wani abu zai faru da, da kuɗinka ko wani abun da ka ajiye ko investment ɗinka. So tabbas ina ajiya a yanar gizo.

Yanda nake son dafa ƙwai shine in aga ƙwai ya dahu ƙaƙar, cikin ya dafu, yolk din ya dawo yello yello ya dawo brown saboda tsabagen dahuwa. Ba kamar na yanda fararen fata turawa suke yi ba. Su ka ga nasu in suka buɗe za ka ga cikin da ruwa ruwa. To gaskiya ni ba na san irin wannan saboda ba zan iya cin shi ba zai taya min da zuciya, ya sa ni na yi amai ko wane abu makamancin haka. So na fi san shi in ba shi like ten to fifteen minutes a cikin ruwan zafi sai ya dahu. To by then lokacin ya dahu sosai, to in ya dagu sosai ni na fi jin daɗin ƙwai a haka.

Eh, zaman kala kala ne. Akwai lokacin da mutum na son ya zauna, ya yi zaman ƙasaita, ka zauna cikin ƙasaita ke nan. Akwai lokacin da kuma kawai shi zama na fi son na zauna a ƙasa ba a kan kujera ba, in tanƙwashe ƙafa na kamar ina ɗaukan karatu, so na fi jin daɗin wannan zaman wata sa'in. Wani sa'in kuma na fi son in zauna in jingina baya na da wani abu saboda in ɗan to, in ɗan tokare in samu support ke nan.

To! In ban kwana a ciki ba a ina kake son na je na kwana fisabilillahi. Ai kwana a ciki ya zama dole. Masu gadi sune wayanda suke gadin wani wuri, za ka ga wasu ba su da makwanci a waje suke kwana tsakani da Allah. Akwai kuma wasu wanda sun fito kwadago ne anan sun zo cirani, su za ka ga kawai wani ɗan wuri ne, haka nan kawai suke shimfiɗa har suna kwanciya suyi bacci da daddare. Da sassafe su tashi su fita neman su, haka suke akwai sa. Amma ni a ciki ne nake kwana.

Eh ina da fanka a rufin ɗakina, fanka mai falla gudu ma kuwa. Saboda ni in ba fanka ba na jin daɗin bacci. Saboda na fi son na ga ƙure fanka, tana wal wal wal wal wal wal tana mashi, yauwa to shine zan yi bacci cikin lumana cikin kwanciyar hankali. Akwai tabbas muna da fanka a rufin ɗaki. Ina da fanka a rufin ɗakina.

Ina goga, ina goge haƙorana a kullum da safe in zan yi wanka ko kafin in ci abinci ko bayan na, na ci abinci, duk yadda ta kama. Amma mostly ni na fi goge bakina bayan na ci abincin ina gida. In zan fita ne shine nake yi kafin in ci abinci. Amma idan ina gida sai na ci abinci nake goge haƙorana.

Da safe na tashi ba wani abinci na ke ci mai nauyi ba. Na fi cin biredi da shayi da ƙwai haka ko in ci indomi da ƙwai ko in ci dankali da ƙwai. Daddai wan da na samu a cikin ɗaya daga cikin waɗannan ina ci. Amma wata sa'in ma in ban same su ba, wata sa'in ina cin wani abun daban. Amma dai mafi akasari gaskiya na fi cin waɗannan da na lissafo.

Gaskiya abunda nake jin tsoro shine talauci. Ina jin tsoron talauci sosai sosai, saboda shi ya sa ma nake sake dantse. Ina neman kuɗi saboda kanayi talauci saboda shi talauci ba abin ƙauna bane. Gaskiya ina tsoron talauci a rayuwa na. Tudda dai ni talaka ne a yanzu amma still ina iya bakin ƙoƙari na, na kana goge wannan talaucin saboda haka ina, ina tsoron talauci sosai gaskiya sosai sosai.

Wasa kala kala ne. Ina wasanni da yawa a waje. Akwai wasan ƙwallo wanda shi ne mafi akasarin wanda nafi yi a ko da yaushe. Wasan buga ƙwallo kenan. Shine zamu je mu samu fili, mu saka takalma, mu zo da ƙwallo, mu raba tsakanin mu da juna, mu buga ƙwallo. So nafi buga wasan ƙwallo a waje gaskiya sosai sosai. Nafi buga wasan ƙwallo sosai a waje. Shine wasan da nafi yi.

Lokacin da na fi so a shekara shine lokacin azumi, wato lokacin watan Ramadankena. Saboda duk wannan lokacin shine duk wani ibada da za ka yi, in dai ka kyautata da to ka kyautata niyya to addu'o'inka in sha Allahu san anso. To shi ya sa na fi son watan Ramadana akan kowane wata a cikin shekara. Saboda watan Ramadana mutum yana samun natsuwa da wasu abubuwa a cikin saboda darajar wannan watan.

A cikin jaka na nake ajiye makullai na saboda ina da side bag da nake yawo da shi. Ina sa mahimman abubuwa na. Wato shi makulli na shi ma a cikin jaka yake da waya na da makullai na a wuri ɗaya nake sa su saboda in dai waya na na nan to dole ya zama makullai na suna nan. So dole yake sawa nake ajiye makulli na inda nake ajiye waya na.

Duk abun da na samu ko duk abun da aka siya mun. Shi na ke ci a wurin aiki ba ni da choice. Duk wani abun da na samu shi na ke ci. Kuma menene? Inde ina cin shi is eatable to me. Inde bana da baya sa ni wani abu. To gaskiya shi na ke ci. Ba ni da zabi a wurin aiki. Saboda maigidanmu kawai zai iya ma zuwa ma da abinci ya raraba mana kawai da kan shi. So ka ga wannan ba ka da choice. To kuma yana faruwa ba sau ɗaya ba a sati so biyu zuwa uku haka. A so ni na tashi.

Duk wani abin sha ni na fi son ruwa tsaka ni da Allah. Saboda duk wani abu bayan ruwa to duk kame-kame ne. Ruwa shine garanti, shine za ka sha ba wani matsala, ba wani abu. So saboda haka ni na fi son ruwa akan komai, akan duk wani abin sha a duniya. Na fi son ruwa. Ruwa shine babban abin sha na. Ruwa shine mafi abun so a wurina na sha. Indai abin sha ne. Ko ma mene ne sai na fara ɗaukar ruwa tukuna zan ɗauko wani abin sha. So saboda haka na fi son ruwa. Ruwa shine abin da na fi so.

Mu ba mu da wani teburi ba dan mu mafi aka sari sana'ar mu a waje ne, a fili ne. So kawai muna zaune ne ba wani teburi a gabanmu. Mu Car dillars ne mu, muna saida motoci ne. So kaga teburi sai in an gama siyan mota, za a rubuta maka reciet shine za a shiga ciki a rubuta maka risit. Akwai tebur inda ake rubuta risit wannan office tebur ne. So mu dai mostly muna waje ne kawai. Muna cikin inuwa da kujerun mu a zaune ko muna karkashin bishiya da kujerun mu a zaune. Ba mu da wani tebur mu a wajen aikin mu. A inda muke zama babu tebur.

Eh muna da dabbar gida, muna da karnuka guda biyu, yanzu mata ma haihuwa yanzu su shida ne yanzu karnuka ƙanana huɗu sai manya da mama da baba. Eh muna da dabba karnuka guda shida yanzu haka a gidanmu amma dai duk da yayi kyautar da guda huɗu za mu yi saboda ba amfani a tattara karnuka da yawa, su guda biyu kawai muke bari ko da yaushe an saka haihu za mu kwashe sauran mu kyautar ma wa inda suke so, mu ba ma jama'a abokanmu da ƴan uwan arziƙi.

Eh ina siyan kaya daga kasuwa kayan sawa, a ko kaya ko cefane na gida na abinci, kayan miya da kayan abinci da duk wani abu dai na gida da ake bukata a kasuwa ina zuwa in siyo a kasuwa daga kasuwa. So gaskiya ina siya abubuwa da yawa daga kasuwa ba guda ɗaya ba ba guda biyu ba.

Dole ne ya zamana na bi ƙa'ida a wurin aiki, saboda in ban bi ƙa'ida ba kora ta za yi daga wurin aiki. So, bin ƙa'ida da dokokin wurin aiki ya zama na ya wajabta akan kowa. Dole ne sai ka bi, sai ka bi shartadan da aka tsara, shartadan da aka kindaya, da ƙa'idojin da aka shari'anta. Dole ne mutum ya bi su, in nan wajibi ne a wurinka, in dai kana zuwa ma'aikatan nan. Dole ne sai ka bi ƙa'idojin aiki. Ina bin ƙa'idojin aiki sosai, sau da ƙafa. Ina kiyayewa saboda ba na son naga na saba wani ƙa'ida.

Eh ina yin harsashe lokacin bacci, saboda lokacin bacci bana son na ga na wuce karfe sha ɗayan dare ban yi bacci ba. Saboda, in kayi bacci da wuri za ka tashi da wuri. Kuma in ka tashi da wuri za ka yi ayyuka, wasu wa yanda da safe ya kamata ka yi su kafin ka fita. So tashi da wuri da yin bacci da wuri yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ace yana da harsashensu lokacin da zai yi. So ni shi ya sa ni ƙin daya maka yana harsashe lokacin yin bacci. Saboda in dinga tashi da wuri ina kammala wasu ayyukana.

Ina cin abinci daga misalin karfe bakwai na dare zuwa ƙarfe goma, koma zuwa irin ƙarfe sha ɗaya haka. Duk dai lokacin da ya kama dai saboda yanayi na rashin zama wuri ɗaya haka, shi ya sa abun ya ke a haka. Amma dai daga wannan lokacin dai daga ƙarfe bakwai zuwa karfe sha ɗaya baya wucewa.

A'a gaskiya magana ta gaskiya ni yanzu ma ahaka. Na fi ƙarfin wata ɗaya ina gaba motsa jikina ba ko na je na baka ƙwallo ko nayi wani abu. Saboda yanayi na tausayi da aka shiga. Ni ina cikin tausayi ban da kuɗi gaskiya bana iya zuwa in motsa jiki. Amma in na samu kuɗi ina zuwa gaskiya sosai kuwa.

Allah sarki. Aa ina tuna abubuwa da yawa daga yarinta kuma saboda yarinta duk yanzu duk wahala muke yi. A yarinta ne muka yi living life mai kyau. A yarinta ne kayi rayuwa mai kyau. A yarinta ne baka da wata damuwa, baka da wani tunani. Tunananka kawai shine na kaci, kasha, ka kwanta, ka yi bacci, ka tashi, ka je makaranta. Bai wuce wannan ba. To ka ga kuma gaskiya ina tuna wannan lokacin da bana da wani abun da ya dame ni. Yanzu damuwa sun yi yawa, tension, motion, aggravation everywhere. Abubuwa sun yi, sun yi wahala. Tsanani komai yayi tsanani.

Ai ni dik sati in zan nema izinin hutu? Kawai ina zuwa in tambayi maigida ne, in ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza dan Allah ina ɗan neman afuwa ina neman izini zan ɗauka zan ɗani yin hutu ko zan yi wasu abubuwa. To indai na tambaya guaranti tabbas za a bani izini.

Eh ina amfani da kunnen waya sosai. Ma kwa ɗon na ma fi amfani da kunnen waya akan waya ta saboda yafi daɗin mu'amala, yafi daɗin shani, yafi daɗin harkoki da wasu ma'amaloli na rayuwa. Musamman ma ace kana wani wuri haka ko za kayi wani abu kawai da ka sa kunnen waya an gama magana sai dai ka cigaba da harkokinka kawai kana wasu abubuwa.

To, wata sabuwa ke nan. Duba daftarin kuɗi ya zaman mun dole ai. Ban duba daftarin kuɗi ba, ai ba mani da hankali ma kenan. Ban san me na ke yi ne. Shekaru na na banza ne da na yi a wannan rayuwa kusan shekara talatin kenan. To dole ne ya zamana kana duba daftarin kuɗi. Dole ne wannan dole ne.

Tsintsiyar kwakwa da ita nake amfani da kuma tsintsiyar laushi. Shi ne wanan za ka share wani wuri irin kamar muce delicate wuri ke nan tosai kaɗai ko tsintsiyar laushi ka share ta. Amma normal sharan da muka fi amfani mun fi amfani da tsintsiyar kwakwa. Dan tafi daɗin shara kuma tafi daɗin riƙewa ma a hannu. Tafi daɗin shara ita bata zazzage wa ko ta warware so tsintsiyar kwakwa da ita nafi amfani.

Magana ta domin Allah shine ni bani da wani lokacin da nake zuwa kasuwa. A kowane irin lokaci ina tashi in tafi kasuwa, da safe ne, da rana ne, da maraice ne, da dare ne duka ba lokacin da ban je kasuwa ba. Ko wane irin lokaci saboda shi zuwa kasuwa kamawa yake yi. Ba wai kawai akwai lokacin da wasu abubuwan za ka je gida a ce maka babu kaza, babu kaza, babu wancan, babu wancan. So dole a that moment za ka je ka siyo wasu abubuwan ka rage saboda su waɗannan abubuwan essentials ne na rayuwa. Dole sai da su za a yi amfani in aka tashi da safe da su ake amfani. To waɗannan abubuwan dole sai ka je ka siyo su a wannan daren.

To kallon madubin gaskiya ban san so nawa nake kallon madubi ba. Amma dai wanda nake kallo da niyya shine inna fito wanka, in na shirya zan tafi aiki, shine wannan na san ina kallon madubin in tsaya in kalla kaina, na yi kyau ko ban yi kyau ba. Amma gaskiya bayan nan duk wani kawai sai dai inna zo wucewa da yake madubi a ɗakina, gashinan ne dole sai kazo ka wuce ta gaban shi. To gaskiya ina wucewa da yawa ta gaban madubin saboda madubin na kusa da bayi. To, ga shi shiga bayi ba, ba wani wannan da ba lokacin da za ka shiga, lokacin da kake shiga bayi kawai a ko da yaushe ana iya shiga bayi.

To ni meye haɗina da yanka albasa? Ai ni bana, ba ma na ma cin albasa ma da har zan, zai in yanka albasa. Kin ga kuma shi yanka albasa na mata ne, su ne suka fi girki. Bawai bama girki ba mu maza, muna yi, amma ni dai bana girki. Kuma in ma zan yi girki bana cin albasa, so bana cin albasa, to babu abun da zai haɗa ni da albasa, balle hannai kuka. To ni bana cin albasa kwata-kwata ma, so ba haɗina da wani albasa.

Ina amfani da kafofin watsa labarai da yawa. Ina amfani da Twitter wando wanda ya koma X yanzu, ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Facebook, ina amfani da Instagram, ina amfani da LinkedIn. Ina ga shikenan waɗanda nake amfani dai da waɗanda na fi amfani da su a cikin dai daga su ne waɗannan su ne waɗanda na fi amfani da su amma akwai wasu ma daban bayan waɗannan.

Tabbas kullum sai na yi addu'a sau biyar ma a rana ma kuwa ma in ma ban yi ba ke nan sau biyar ne a rana. Wannan ya zama na dole, ya zama na wajibi ne wannan sau biyar. Saboda haka addu'a a wurin mu musulmai ta zama na dole, ta zama na wajibi ne a gare mu muyi addu'a. Saboda in ba ka addu'a ma ba ka da imani ke nan, ba za ka samu rayuwa mai kyau ba ko woni abu makamancin haka.

Malaman da nake so suna da yawa, saboda kowane malami akwai wani abin da zai karantar da kai da zai buɗe maka ido, ya sa ka fara ka gane wannan malamin ya san me yake yi. So in kana buƙatar wani abu akan wannan darasi ko akan wannan abun, shi za ka je ka samu specifically. So malamai kala kala ne. Akwai malamai fiqhu, akwai malaman nahawu, akwai tauhidi, tajwidi, Kur'ani, akwai physics, maths, chemistry, dukka dai. Kowanne akwai wanda na so ya karantar da ni wani abu.

To, ai ni na ma fi shan ruwa mai sanyi saboda in ba ruwa mai sanyi ba ma ba na jin daɗin shan ruwa. Ruwa mai sanyi ya fi daɗin sha saboda haka e tabbas ina shan ruwa mai sanyi. Kusan kullum sai na sha ruwa mai sanyi ma. Yanzu ma haka ma neman ruwa mai sanyi nake yi ma in sha. Yanzu haka ina gama wannan magana zan tashi in je in sha ruwan sanyi mai sanyi sosai ma kuwa.

Ni ba ni ke sasanta rikici a aiki ba, mai gidan mu shine yake sasanta rikici. Duk wanda suke da rikici yayi tsammari an rasa yanda za a sasanta su, wurin mai gida ake zuwa ya sasanta. Saboda shi mai gida in yayi magana, dolan sune suji. Idan ba haka ba sun bar aiki kenan ko kuma imma basu ba aiki ba, ba wanda zia dinga basu kuɗi ba sallama.

Na fi son kowane lokaci akwai lokacin shi. Da daddare dai na fi son zama gaskiya ba na son tsayuwa amma da rana akwai lokacin da dole ma mutum ma sai ka saboda za ka gaji da zama so dole sai ka tashi ka dan tsaya for some minutes. Wata za'ayi ma sai ka fi mintii talatin a tsaye. Amma dai na fi son zama gaskiya akan tsayuwa saboda zama ya fi daɗi ma ya fi komai ya fi kwanciya hankali da wasu abubuwa. So na fi son zama akan tsayuwa.

Eh mana ina iya barkwanci mana, shi barkwanci ai kama wa yake. Akwai mutanen da in ina cikinsu ya zama na dole ne ma na yi barkwanci. Saboda in ban yi barkwanci ba a cikinsu ma ba za ma a san ina wurin ba. To yin barkwanci na shi zai tabbatar da cewa eh an haɗu da ni, ana tare da ni, tabbas ni ɗin ne. Amma za su iya gane ba amma in copy ina ne ma wani ko AI ya yi wani yanda zai iya duplicate mutane, in dai ban yi wani abu ba, ban yi wani barkwanci ba to ba za a gane ni ba ne. So barkwanci akwai wani mutanen dan ina cikinsu dole ne nake yin barkwanci don ya zama na dole. Saboda in ban yi barkwanci ba ma za a samu matsala.

AC alhaji AC, me za'ayi da fanka in akwai AC. Ai ina kunna fanka to kawai AC na ya lalace ne, shine kawai zan yi mazan dangana ya je da fanka kafin su samo wani gyara AC na. Amma AC ne kawai all day everyday, ba ruwa na kawai in cigaba da shan AC ne alhaji AC kawai ba wani magana AC allergy AC.

Duba saƙonni a wurin aiki ba aikina bane, wannan ba aikina bane kwata-kwata. So banida alaƙa da duba saƙonni. Wannan aikin sakatariya ne aikin duba saƙonni. Ni aikina shine inzo in mutane sunzo siyan mota in tada musu mota, in sun saya in fitar musu da shi. Duba saƙonni bashida alaƙa dani kwata-kwata.

Eh ina amfani da wayan Android ne mai suna Itel A70 saboda yanayin harƙallar rayuwa na. Na fi gane ma Android akan iPhone. Ni ba wani ma'abocin iPhone bane, ni ɗan Android ne. Duk inda za a je a duniya nan da Android ɗina zan zarota na yi mu'amala na. Ni ɗan Android ne, ni ba 'yan iPhone bane.

Ina taimakawa mutane ta hanyar da zan iya taimakawa mutum. In mutum na ga matsalarshi ba ta wuce ba tafi karfina ba ta wuce abin da zan iya yi ba. Ina yin duk wani ƙoƙari, duk wani ƙarfin huyuwa da zan yi in samu, na ga na taimake shi. Saboda me ita rayuwar nan sai da taimako. In ka taimaka mutum Allah zai taimake ka in ka shiga wani jarabawa. So shi ya sa a kudu yaushe ake so ka taimakawa mutum in yana buƙatar taimako. In za ka iya kar ka matsa makanka. In ba za ka iya ba, ka gaya ma mutum ba za ka iya ba. Za ka samu ta addu'a.

Kamawa take yin tafiya a ƙasa, sai in ci kilomita uku ma zuwa biyar ma a ƙafa in ta kama da daddare. Ba ruwa na zan cigaba da tafiya in ban samu mashin ba nai yi dare ko kilomita nawa ne zan shanye ta na kai gida. Na taɓa takowa ina ji ya fi kilomita biyar da daddare na tako na zo gida. So ina ji shi ne dai wannan shi ne highest tafiyar da na taɓa yi a ƙafa na kilomita biyar in nan da na shako gaskiya.

Ai ab har abincin ma mai zafi nafi son miya mai zafi abinci ma mai zafi. Abinci in yayi sanyi kawai dai yana kamawa dole ne mutum ya ci saboda hali na yunwa amma ba wani ya cika daɗi ba ne. Da zafin nan ka bige abinci da zafi shi ne ake magana malam. In ka ci abinci da zafi ma nan za ka gane amma ba bawa yayi zafi can sosai ba fa. No zafi dai irin ga shi nan dai ka san shi yana ɗan tiriri yana yana da zafin shi to an fi son ka gaja haka amma ba a son ka ci wanda ana saukewa daga kan wuta ka ci mai zafin nan sosai ba. Bai da kyau wannan yana narkar da imani.

Babu ranar da ba na zuwa kasuwa ne yara yawana. Kowacce rana zan iya tashi in tafi kasuwa. Ranar Litinin ne, ranar Talata ne, ranar Laraba ne, ranar Alhamis ne, ranar Juma'a ne, ranar Sati ne, ranar Lahadi ne. Babu ranar da ba na zuwa kasuwa. Shi zuwa kasuwa kamawa yake, ba wai ana same rana ba ne. Kawai zai kama ne ka ga yau ya kamata in je kasuwa, bara na tashi in je in sayi kaza, bara na tashi in je in sayi kaza. To kuma in ka samu kuɗi dole sai ka je ka sayi wasu abubuwa saboda kuɗin kar ka kashe wannan kuɗin.

Na fi kuzari da safe saboda lokacin na yi addu'o'i na, na yi sallar asuba to lokacin ba ƙaramin kuzari na ke jiba gaskiya. Na fi kuzari dan da yamma mamman fi aka salli ba ni da kuzari kwata-kwata lokacin jikina ya mutu ina jin yunwa, na gaji ina jin bacci so da safe na fi kuzari maganan ta domin Allah maganan gaskiya ke na. Da safe na fi kuzari da safe.

Sosai ma kuwa in dai aiki ya min yawa ina kiran wasu don su taimaka min. Ko in ce ma wani wance yi mun wancan da Allah aiki ya min yawa ɗan taimaka ni kayi min wancan aikin da aka sani. Wance ɗan taimaka mun da wancan kaima da aka sani. Saboda in ba ka ce za ka kira wasu ba ka raba masu ayyukanka to har za a tashi daga wurin aiki ba ka abun da ka ma ka ke yi ba ka kammala ba balle a ce ka zo ka yi sauran. So dole ne in dai kana da good understanding in kuna da mu'amala mai kyau da mutane shi yasa ma dole ma in kana wurin aiki ya zama kana da mu'amala mai kyau da mutane saboda irin wannan abu in ya taso in ka ce ma mutum ya taimake ka zai taimake ka saboda ya san kai mutum ne ba me matsala ba kuma kai ma za ka yi mashi in shi ne ya zo. So eh ina raba ayyukana ga wasu.

Ko da yaushe a cikin tsarkake gidanmu ake. Gidanmu babban gida ne, so ko da yaushe ana cikin tsarkake shi ne, saboda ba ka san me zai biyo ba, ba ka san wa yake nemanka da sharri ba, ko wa yake baya sanka, ko wa yake son ya cutar da kai. So ya zama dole a tsarkake wannan gida da sunan Allah, kuma kai ma ka tashi tsaye a kan wannan abun.

Eh ina zuwa aiki akan lokaci. Ina zuwa aiki a daidai lokacin da ya kamata. Bana misin wannan lokaci saboda in na yi misin, kaga ya zama kaman ban ɗauka aikina da muhimmanci ba ko wani abu. So dole ne ya zama na a daidai lokaci na ke zuwa kan aiki. Ina ana samun ranar da ake yin fashi, ranar da ake yin latti saboda hali na yana yin rayuwa. Dole ne wata rana sai wani abu ya ɓullo da zai sa ka kai latti, amma dai ba irin so ɗaya a wata haka ko so ɗaya ma a shekara wata sa'in. Shi yin zuwa aiki akan lokaci haka ya kamata.

Eh ina raba inda nake a yanar gizo saboda akwai wasu application da dole saika yaɗa inda kake tukuna zaka iya amfani dasu. So saboda wa'yannan application ɗin shiyasa nake yaɗa inda nake a yanar gizo nake barin location ɗina a kunne. Saboda in baka bashhi a kunne ba bazaka iya amfani da application ɗin ba.

Ina da dangantaka mai kyau da shugaban aikinmu, saboda shi ya kasance ɗan'uwana ne, kawu na ne, so kaga. Tun kafin ma ya ɗauke ni aiki, muna da dangantaka mai kyau tsakaninmu, so ba mu da wani malala tsakaninmu gaskiya. Ni da shugaban aiki akwai kyakkyawan alaƙa, akwai kyakkyawan fahimta, akwai kyakkyawan dangantaka tsakaninmu a wurin aiki, ba ma awai fili ba. A wurin aiki ma na ke magana akwai muna da alaƙa mai kyau sosai.

Eh, tufafin da na fi so shine kaftani wanda muke ɗinka wa mu a al'adance a nan Najeriya, a nan Hausawa yankin Arewa ta Gabas a Najeriya. Na fi son ingana ɗinka ko babbar riga ta malin-malin, a bada kenan ake cewa inji yarbawa. Malin-malin dina inga na ɗinka ta, ko in ɗinka yadina ko shadda na, ammin aiki ƙawataccen aiki mai kyau, mai kyau sosai.

Na fi son yanayi na sanyi a lokacin da ake hunturu kenan. Ana sanyi na gari wani sa'in ma ba a ganin gaban ka yauwa. Na fi son irin wannan yanayi ya fi daɗin mu'amala. Bamma lokacin zafi ne, ba na son yanayin lokacin zafi kwata-kwata. Ni kawai, amma da za a ce yanayi gaba ɗaya na lokacin sanyi ne kawai, to Alhamdulillah, MashaAllah ni na fi son haka.

Ina hutawa ne kaman misalin ƙarfe huɗu zuwa ƙarfe biyar da lokacin hutawa na kenan a wurin aiki. Da yake mu aikin mu ba irin aiki na gwamnati bane ko wani abu, aiki ne da muke kaiwa ƙarfe bakwai kafin ka tashi. So saboda haka daga ƙarfe huɗu zuwa ƙarfe biyar lokacin hutawa na kenan, sai kuma daga ƙarfe sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya da rabi. Shi wannan ɗan ƙaramin takaitaccen lokacin hutawa ne saboda yin sallah da ake yi a cikin wannan lokacin. To sai a ɗan ƙara maka minti talatin don ka samu kayi sallah a natsai, kayi bada a cikin, a cikin natsuwa, karka ce cewa zaka je aiki ba za ka yi sauri, ba za ka yi sauri a a.

Eh ina hawa keke, in ina so in ɗan motsa jiki na haka wata sa'in nakan ɗauka keke da yake muna da keke a gidanmu, nakan ɗauka keken don zagaya a layi ba wai wani wuri mai nisa nake zuwa ba in dai dan jijjiga jiki na saboda motsa jini da ake so mutum ya dinga yi amma shi ma ina daɗewa ban yi ba gaskiya. Dan yanzu ma haka ni na manta ma yaushe ne ma ƙarshe da na hau keke na tuka keke.

Eh to gaskiya ban wani iya iyo ba saboda ba wani iya ruwa ne sosai ba. Amma dai zan iya inayi, ina kwatanta wa wata sa'in in naje. Ina ɗan yi ɗan han, har yanzu dai ban gama ƙwarewa ba amma dai ina, ina sa himma ina sa jiki naga na iya saboda marashin zuwa na yanzu na san da yanzu na iya iyo. Amma a maganan da ake yanzu gaskiya ban iya iyo ba kwata kwata ban iya iyo ba. In ka je fa ni a rafi ka kashe ni mutuwa zan yi saboda ban iya iyo ba.

Eh to apps inda nake amfani da su, su da yawa suna da yawa gaskiya magana kenan. Haka akwai su WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, Google Chrome, Gmail waɗannan LinkedIn. Wa'innan su ne kaɗan daga cikin applications inda na fi amfani da su a rayuwana. Waɗannan su ne kullum sai na shige su. Ya zama min dole a wajena saboda da su nake neman kuɗi, da su nake harƙalla rayuwana. A su nake tsammanin breakthrough ina na nan gaba zai zo zan same shi.

Eh to, bazan ce eh ba, amma dai kamawa take mutum ya gabatar da rahoto. Ni yanzu da za a ɗauke ni a nuna min cewa ga abin da zan yi, ga yanda ake yin rahoto, ga shi ga shi ga shi, eh zan iya yin rahoto. Amma dai a yanzu gaskiya ace kawai na yi, ba zan iya gabatarwa kai tsaye ba saboda ban san me zan ce ba, ban san ya ake gabatar da rahoto ba, ban san me ake so mutum ya yi ba.

Ina ajiye kuɗina ko in ajiye a cikin ɗakina a cikin asusu ko in ajiye a asusun banki ko in sa shi a wani wuri wanda zai dinga min janeretin wasu kuɗaɗɗan da ya zauna haka nan gonda in sa shi a wani wuri da zamansa ma a wurin yana ƙara kawo wasu kuɗaɗɗan ne. Saboda a ganina in suka zauna haka nan ba wani amfani gonda ace suna ƙara kawo suna ƙara janyo waɗansu kuɗaɗan saboda zamansu a haka nan ba shi da wani amfani kuma in na ce zan kai, in na ce zan sa su a gabacin yawa zan yi so ina sawa nayi locking ɗinsa a wani wuri na kulle su a wani wuri sai wani lokaci bayan irin wata ɗaya wata biyu wata uku sai in zo in ciro su shine lokacin ne zaka iya ciran kuɗin.

Eh kamawa take. Wani lokaci mai gida zai kira ka ya ce ma da Allah kaɗan tsaya a office. Akwai wanda zai zo da daddare. Dukda kai lokacin tashin ka ya yi, amma dole a haka nan za ka tsaya har wannan kostoma ya zo ayi abun da za a yi tukuna kafin ka tafi. Eh, ina aiki overtime. Tabbas ina aiki overtime.

A'a, bana rera waƙa lokacin wanka saboda a addininmu haramun ne mutum ya dinga magana yana cikin bayi. So tun daga fara wankana har na gama bana yin magana, sai na fito daga bayi ne nake yin magana. Gaskiya bana rera waƙa in ina yin wanka kwata kwata ko kaɗan. Wannan ma ba ma ɗabi'a ta musulmi na gari ba ne, ma mutum ya dinga magana a cikin bayi. To saboda tun muna yara an saba mana so ba ma magana in muna cikin bayi. Ko mutum ne ya mana magana ko sai dai, sai dai mu ɗan ce, "e'e haka", amma dai ba wai muyi maka magana direct ba, gaskiya ba, ba a yi.

Horo kuma sai ka ce wasu sojoji, mu aiki wurin neman kuɗi ne ba wurin horo ba. Mun je mun je mu samu arziki ne, mu bar arziki a inda yake. Soja sai ka ce wasu sojoji a yi mana horo, ba ruwan mu da wani horo. iYa ka in ka yi laifi, ace za a yi suspending ɗin ka, za a ba ka suspension, an yi suspending ɗin ka. To ka ga ba kai ba samun kuɗi ke nan.

Na fi son shinkafa da miya da naman kaza da coslaw, sai da ruwa mai sanyi ko da, da soɓo rodo. Wannan shi in ki ka kawo min wannan abincin ko laifi ki ka mun, in dai ki ka kawo min wannan abincin to an yafe maki. Ni a wurina shine best food dina ke nan favorite food dina ke nan.

Ina shuka muna shuka tsirrai a gidanmu saboda muna da tsirrai sun fi ashirin da a gidanmu. Akwai tsirrai kala kala, iri iri daban daban. Saboda shi maigidan namu yana son tsirrai, yana son fure kala kala a gida. So muna da su gasa nan barkete bila adadin. Wasu ma ban ma san amfanin su ba. Wasu ni gani nake ba masu da amfani amma suna nan a gidan.

Ni kuke sanya tabarau. Kullum in zan fito daga gida, na tafi wurin aikina da tabarau ɗina a fuska na saboda yanayi na ƙura da iskan da zan hau abin hawa. Shi yasa na ke sa tabarau saboda in na hau abin hawa ban sa tabarau ba, ido na zai dinga zubar da ruwa kamar yayi kamar na yi kuka. Kaga ne? So shi yasa dole sai na sa tabarau kafin na fito. In na manta hada tabaran ma komawa na ke yanzu in dauko shi saboda kuka za a dauka ma na yi faɗa ne ko na yi kuka saboda wani abu in ban sa tabarau ba.

Furen da na fi so ina ga shine hibiscus. Saboda benefits ɗin da yake dashi a jiki da kuma ƙanshin da yake badawa gaskiya wannan shine farin da na fi so. Hibiscus zoɓo kenan da Hausa ana ce mashi zoɓo da Hausa kenan. Shine farin da na fi so gaskiya. Tunani na, iya tunani na kenan farin da na fi so kenan.

Eh nakan yi bacci da rana wata sa'in in na yi aiki na gaji kenan. Amma gaskiya ban fiya yin bacci, ban fiya yin bacci da rana ba gaskiya. Da daddare kawai nake yin bacci ne in na dawo da daddare na gaji, to lokacin kawai zan kwanta na yi bacci. Amma dai da rana gaskiya mafi akasari gaskiya ɗai ɗai ku ne, ɗai ɗai kun rana ne ake samu nake yin bacci da rana. Ni bacci da rana baya cikin ajanda na ko kaɗan kwata kwata.